A ya ka ke bikin ranar haihuwarka. Rana haihuwa tana gode ma Allah da ya sa shekara ya ƙara zagayowa. Sannan nakan ɗauki hotuna, na sassa a WhatsApp status ɗina, inyi addu'a, in yi godiya mutane su taya ni murna amma bana wani biki fa banda ma kuɗin biki. Yanda dai nake murna rana haihuwa na ke nan.

So nawa kake kallon madubi? Ina kallon madubi so ba adadi. Duk lokacin da naga dacewa haka misali ma in na shirya ma zan fita ina kallon madubi. In zan ɗaura ɗankwali ina kallon madubi. In na sa ɗankunne ma ina kallon madubi. Sanda in zan shafa powder, in shafa wasu abubuwa dai haka ina kallon madubi in ga cewa nayi kyau ko kuma abin da na sa ya mun daidai ko bai yi daidai ba. Saboda haka ina kallon madubi ma sau ba adadi a rana.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? Ina kwana a gado sannan wani lokaci ina kwana a ƙasa. Ni duk yanda yazo min wani lokaci ina gajiya da kwana a gado, sai dawo ƙasa in kwanta. Ƙasa fa ba wai ƙasa ƙasa ba, sai naɗan shimfiɗa wani abu ko. To haka dai nake yi amma na fi kwana a gado.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh ina biyan kuɗi ta waya. Ina biyan kuɗin abubuwa da yawa ta waya. Kuɗin wuta ina biya ta waya, kuɗin TV, TV subscription kamar su Startimes da DSTV ina biya ta waya. Ina siyan kati ta waya sanda ina biya kuɗin abubuwa da yawa. Kuɗin ruwa ma, ruwan famfo ta waya nake biya.

Wane launi kike fi so? Launi, ina son launi ja yana fito da ni sosai sannan ina son launin blue shima yana burge ni sosai. Launi ka biyu nan ina son su to amma kuma na fi son ja day ja kome dukkan abin da yake ja yana burge ni ne. In naga abu ja sai dai inda ƙarfi na ya ƙare amma zan so in mallake shi saboda ja, ja shine launin daya dana fi so.

Kana cin tafarnuwa, ina cin tafarnuwa saboda yana da amfani sosai a jiki. Ina sawa a abinci, ina taunawa a haka, ina daddakawa in sha da ruwan shayi. Saboda haka ina ci tafarnuwa ta hanya daban daban. Tafarnuwa abinci ne saboda yana da amfani sosai a jiki. Ina ci sosai.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Lokacin hutu yanda nake shaƙatawa, zan kwanta in kunna fanka, in ɓararraje, in sake ko'ina, iska yayi ta shiga, in huta. Haka dai nake shaƙatawa lokacin hutu. Bana yi wani abu. Bana son ma wani abun da zai taɓa ni a lokacin zan kwanta. Iska, fanka na bugu na, in huta sosai. Yanda nake shaƙatawa kenan lokacin hutu.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Tsintsiyar da nake amfani da shi ana kiranshi tsintsiyar kwakwa mai irin, irin mai taurin nan. Shi nake amfani da shi in share ko'ina na gida na. Amman lokaci akwai wannan tsinken haka mai brush a kai. Shi ma tsintsiya ne, to shi ma dai ina amfani da shi. In ban son in duka in zan yi shara, ban son tsugunna ko in duka, zan iya amfani da wancan me, me tsinken, me abun nan haka, me abun rikewa mai tsawo haka. Yana nan ne kamar brush. Zai yi amfani da shi in yi shara.

Kana son yin hula? Ina son yin hula ma ba iri daya ba. Ina da akwai hula pickup ana ce meshi baba ban gan ka ba na wurin aiki. In za mu fita aiki haka ana ce ma aikin bead work muna sawa nan hullan saboda yana tare ne da, da uniform din mu. Sannan akwai hula da muke sawa dai irin na matan gida. Haka na zaman gida ina sawa saboda haka ina sa hullu na ma ba hula ba ina sawa.

Kana zuwa gidan fim? Gidan fim na nufin cinema kenan. Ban taɓa zuwa ba sai dai ingani a fim ana kallo sai a ce za a je cinema. Amma ni ban taɓa zuwa ba. Ban san yaya yake ba sai dai ina fatan wata rana in je gidan fim ɗin in kai yaya aiki, in sayi ɗan popcorn ɗin da ina nufin gugurko a yi ta ci ɗin nan. Gaskiya in sha Allah wata rana zan gwada zuwa.

Kana iya jefa dutse nesa? Ban iya ba, ni da nake da jiki ya zan jefa dutse nesa, ko na jefa dutse bai wani yin nesa saboda ban iya ba ban da wanan karfin yanzu a haka. Ni ina da jiki ma bai yi, sai dai inda wani abun da ake cewa catapult haka to zai jefa dutsen nan da nesa amma aka kawai bai iya ba.

Yaushe kake cin abincin dare? Abincin dare ina ci shi duk lokacin da na gama girkawa. Amma na kan yi ƙoƙari in ga na girka abincin dare da sata hudu. Kaman karfe shida dai haka dai na gama cin abincin dare. Saboda ban so ina cin abinci dare a makare saboda tambi da dai wani sauransu. So anything karfe shida na ci abincin dare. Ban, ban wuce haka.

Kana iya bada barkwanci. Na iyawa, in ta kama musamman ma in, in na yi zan samu kuɗi. Zan iya bada barkwanci mana wata comedy dai kenan ko? A'a zan iya ma sosai, me zai hana? Yanzun yanzu nan kuwa sai in kirkiro wani abu, mu hada barkwanci a kan shi. Zan iya sosai ma in de har amma in de har, um, kuɗi zai fito.

Ana da katin kasuwanci. Ni ban sani katin kasuwanci ba. Sabida haka ban da shi. Amma ni zan iya tambayan ka katin kasuwanci wane irin kati ne katin kasuwanci? Sannan a ina ake samu katin kasuwanci. Sannan kuma me ake yi da katin kasuwanci? Zan so kai AI kaban wannan anso shin in kana da su.

Ba na tara tsabar kuɗi, ba na tara tsabar kuɗi. Ina talaka, ina ma zan sami kuɗin tara ko na je tarawa. Kafin ka sani zan cire in kashe, saboda kuɗin da nake da shi bai isheni ba. Ka ga wanda yake da kuɗi ne zai iya tara tsabar kuɗi, amma wanda bai da kuɗi ba zai iya ba. Gaskiya ni dai bana iya wa. Ma da kuɗin da zan tara.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina ajiye su inda ba abun da zai taɓa su. Takardun aiki, ai kaga dole mutum ya kula da su. Naka ajiye su ne inda yara ma ba za su san cewa yana wurin ba. Balantana su ɗauka abin wasa ne, balantana ma su yi wasa da shi. Nakan ba takardun aikina muhimmanci sosai saboda haka ina ajie shi inda yake ba ma wanda zai sani. Haka nake ɓoye su.

Yaya kake koyan fasaha sabo? Sabon fasaha ina koyan shi ne ta hanyar bi wanda ya fito da shi daki-daki. Kuta, yanar gizo, ta hanyar zuwa gurin me shi ma dai in koya. Sabida, haka yanda dai nake koyan fasaha sabo ke nan. Ba wani abu bane, in- dur ku sama dan danka koya mun wani abu, ban damu ba. Indai har zan samu in koya.

Kana kallon taurari da daddare? Me zai kai ni, me yasa zan kalli taurari da daddare? Gaskiya mun a al'adarmu na Hausawa ba wannan abun a cikin daddare, kamar Indiyawa da kallon taurari kamar yana da wani ma'ana. Mu dai a Hausawa babu, sai dai masoya masu soyayya sai kaga suna kallo suna nishadi to ni dai ban bana kallo gaskiya.

Kana yin ciniki a kasuwa? To wannan tambayan dai ni na gama yana da ma'anoni da yawa. Misali, ina saida abu a kasuwa, ina ciniki kake tambaya in wannan ne bana saida komi a kasuwa. Sannan kuma in kana tambaya ne kamar irin-irin misalin, ina na je kasuwa aka ce min kaza ina ciniki kafin in saya ina tayawa in wannan ne ina ciniki sosai ba haka kawai nake ba da kuɗi ba. Sai nayi ciniki kafin in saya.

Wane launi idanunku suke? Idanuna dai ne launin fari ne da baƙi. To yawanci kuma mu dai nan idanunmu fari ne da baƙi. Sai dai wasu za ka gan shi irin kalan bonvita haka. Wannan baƙin na tsakiyar nan yakan kasance kalan bonvita. Wani kuma ana gan shi kaman blue blue haka. Ni dai nawa baƙi ne da fari.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Kai ma dai da kaji murya na ka san na a hankali ne. Murya ta bai da ƙarfi kuma bai da hayaniya. Ko da ina magana, ni a tunanina ina ihu to wallahi sai ka ga wani wanda ma yake kusa da ni ya ce bai ji. Ni sai in ta mamaki ma wani lokaci sai irin ka gani kamar ihu fa nake yi amma sai in ga mtum yace bai jin abin da nake faɗi. To muryana kam a hankali ne ba mai ƙarfi ba ne gaske.

Kana fi son zama a birni ko a ƙauye? Na fi son zaman birni. Zama a birni ya fi daɗi. Akwai wutan lantarki, akwai ruwan famfo, akwai komai da komai dai da kake so na jin daɗin rayuwa akwai shi a birni. Amma a ƙauye, a ƙauye wani lokaci ko tarugun miya kake nema, tarugu dai da zaka sa a miya ba za ka samu ba. Tumatur ma da ƙyar ba kullum ake samu ba. Saboda haka zaman ƙauye kan ba daɗi. Na fi son zaman a birni.

Ina shuka tsire-tsire a gida. Ina shuka wasu abubuwan da ba za a rasa ba a gida kamar su alayyahu, su tumatur da su zogale dai haka. Tsanan ni dukan fulawa ba na sawa a gida. Ba na son fulawa saboda gani nake kaman cika gida ne amma dai abubuwan dai da na dai lissaffaɗin nan sukam ina sasu a gida.

Ina cin citta a abinci? Ina ci. Ina sa citta a abinci, kai in takaita ma zance ko. Sai nake ganin kamar ba abincin da nake dafawa ba citta. In ruwan shayi ne zan sa citta, in zan nika timatir ne zan sa citta, in kamar irin zan yi abinci dafadukan abinci haka, in zan yi jijjigen kayan miya zan saka citta. Sasnan mako nakan nika citta garin shi. Kamar in zan ci wani abu haka, irin wanda na saya a kasuwa sai in barbaza garin citta a kan shi.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Ranar da yafi ko wane rana kyau a mako, ita ce ranan Juma'a. Kaga ranar Juma'a kana ganin cewa mako ya zo ƙarshe kana murna, gobe bazan je aiki ba, gobe bazan je makaranta ba. Ran de akwai daɗikam ranar Juma'a sannan ko a musulunce ranar Juma'a babbar rana ne. Saboda haka ni dai rana da na fi so mafi kyau a mako ita ce Juma'a.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dangantakata da maƙwabta na mutunci. Bana shigan harkan kowa, bana barin kowa ya shiga harka na. Sai dai, mugaisa cikin mutunci in na haɗu da maƙwabci na. Mugaisa cikin mutunci in maƙwabci na na da wani abu na farin ciki in taya su, in suna da abun ɓakin ciki shima duk in taya su. Amma bana shigan maƙwabta wai dan munafurci ko kuma wani irin surutu da ba'a tambaye ka ba bana yin shi gaskiya.

Da dabban gida, ina da ita, ina da kaji, ina da tattabaru, sannan ina da mage. Dabbobin da nake da su na gida kenan kaji tattabaru da mage. Ina kiwon kaji ne saboda in yanka irin kamar na da sha'ani haka. Tattabaru ma haka da ina ji ce in yanka. Amma shi mage kawai dai na ji shi ne a matsayin ɗan uwa.

Ina kulle ƙofa, ƙullun ƙullun kuwa nake kulle wa ƙofa na. Bari bara ƙofa na a buɗe ko da rana ko da dare ko da yamma. Kowane lokaci ƙullun kulle wa nake yi. Ni dai ban san me ya sa ba fa amman sai in gan hankali bai kwanciya da in bar ƙofa na a buɗe saboda haka ni ƙulle nake kulle ƙofa na.

Ana fi son miya mai zafi ko sanyi. Mai zafi, miya mai zafi in na ci shi ko yana sa ni ciwon ciki. Miya mai sanyi kuma bai da daɗi. Saboda haka ka kar ya kasance yana da zafi kar ya kasance kuma mai sanyi ƙalau-ƙalau. Ya dai kasance dai, ah yana da ɗan ɗumi, dumi haka.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama. In ina zaune a kan kujera wai. Kai ban ma cinka yi ba. In ƙetare ƙafafu lokacin zama, balanta nama ina tare da waɗanda suke suka girme ni. Singa kamar rashin kunya ne yin haka. Saboda haka gaskiya bana yi. Bana ƙetare ƙafafu lokacin.

Da kake hutawa a wurin aiki. To hutun mutum a wurin aiki awa ɗaya ne, tsakani ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu za ake zuwa hutu. A lokacin hutun ne mutum zai yi sallah ya ci abinci. To sai dai kuma in babu ko wane aiki, in ba ko wane aiki a lokacin to hutawa kawai mutum ke yi amma hutawan a zaune ba tunda ba wani kwanciya.

Wane launi tawada kake amfani da shi? Na fi son yin amfani da launin blue, eh na tawada. Amma kuma in babu sai in amfani da baƙi. Amma gaskiya blue ɗin na ya fi fito da rubutu da kuma sha'awa a ido. Saboda haka ni dai na fi son launin blue. Amma baƙi ma ba damuwa in shi na samu.

Ina son buɗe taga a gida a ɗaki, ina buɗewa in lokacin akwai zafi sanda kuma ba wuta da zan kunna fanka, sai in buɗe taga. Amman ba zafi ko da ba wuta, nakan bar abinane a rufe. Bana buɗewa saboda ina gudun kamansu kuɗa su shigo mun ɗaki ko wani abin deda bai kamata ya kasance a ɗaki ba.

Yaya kake zubar da shara? Yanda nake zubar da shara, ina da wurin zuba shara. In na zuba, in na gaya cika, kullum in nayi shara zan zuba a wurin zuba shara na a bayan gida na. In na gaya cika, ina da wurin zuba shara a gaban gida na, to wurin nake kaiwa in zuba. Daga nan kuma masu kwashe shara sai su zo su kwashe. Muna biyan su, akwai kuɗin da muke biyan masu kwashe sharan a ko wane wata.

Ya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Ni ayyukana ma ko hmm, ayyuka sun yi mun yawa. Na kamma ruɗe ne. Ni ayyukana ma fa bana wani tsarawa. Allah ne ke yi mun yanda da ya zo mun haka nake yi shi. Bana tsara ayyuka wayin gajiyar ahaka zan yi shi ko yaya ne bana wannan tsarin wallahi saboda ina ruɗewa in ayyuka sun yi min yawa.

Cimma manufar tallace-tallace? Manufar tallace-tallace? Eh bana tallace-tallace. Balantana, balantana in ce na ci ma manufar ko ban ci ma manufar ba. Ni kai ni banfa iya ma talla ba. Ko da wani ne na wako, ɗan'uwana haka ya ɗora abu, a'a status na ce bari ni ba ni taya ɗorawa. Babu mai tayawa ne a wurina. Ban iya kasuwanci ba, ban iya talla ba.

Kujerun ka suna da daɗi? Kujeru na suna da daɗin zama mana sabida suna da katifu da masu laushi sannan gashi bai, bai, bai ji jiki ba. Yana nan a sabon shi sabida haka yana da daɗin zama sosai. Yana da daɗin kujeru na.

Irin kiɗa kake son ji? Ni kiɗan da nake son ji, kiɗan soyayya da waƙan soyayya. Indai waƙa na soyayya ne wanda yake irin tsima matin ɗinnan ka yi ta ji, kuma ina ma da ƙai ne a gurin kai. Ina jin daɗin irin wayen ɗin kiɗa da waƙoƙin gaskiya sannan kuma ina son waƙa kiɗa mai sa rawa sosai wanda ko ba ka sosai ka yi rawa yana dundun ɗandun nan ina son shi.

Ya kake kula da gashin ku? Yanda nake kula da gashi na, ina sa mishi mai. Kullum ko da na yi kitso, ina sa mishi mai. Sannan ba na son ban kan bari kitso na ya daɗe. Ban tsefe na yi kitso ba, sannan nakan sa man relaxer ko wani wata uku uku. Wannan mai na taimakawa. Sannan ina yin steaming wani lokaci zuwa lokaci saboda kada gashi na ya karye. Muna saye mayuka masu kyau, ina amfani da su a gashi na.